Ba na yin waƙa cikin zuciya, sai dai duk lokacin da nake so in rera waƙan da take ba ni nishaɗi, nakan rera waƙan ne a fili ba a cikin zuciya ba. Musamman waƙan da idan ina cikin ɓacin rai wato nake jin daɗinta ko kuma take sa ni na manta da dukkan wasu abubuwa. Ko ma ba don haka ba, haka kawai nakan ji wata waƙan da nake jin daɗinta ta fado mun, nakan raira ta a wani sa'i haka kawai ba tare da wani ma tunanin wai ko wani abu ya dame ni ba. Amma ba na rera waƙa cikin zuciya sai dai a fili.

Eh, ina karanta jarida amma, ba ah, ta takadda ba. Na fi karanta jarida a cikin wayoyina, wato jaridu da nake gani a cikin waya, wato gidajen jaridan da nake gani a yanar gizo. Wa innan jaridu, su nafi karantawa. Saboda, sun fi mun sauƙi. Yanzu a taƙaice ma, ba a samun ba a cika samun jaridu, kamar yadda ake samu.

Dukkan wasu ayyukan dana san suna da mahimmanci a wurina, nakan zauna, na zauna nayi dogon nazari akan yadda zan shirya yinsu saboda dole ne, nayi hakan. Saboda wato kada inna zo yin wannan aiki a samu matsala. Sannan kafin fara yin aikin, nakan zauna na kara bincike. Diddade aiki ne wanda ba mamaki nake yinsu yau da gobe. Amma kafin in fara yin su, nakan zauna na yi nazari, na yi tunani. Wani sa'in ma han nake kara shiga yanar, yanar gizo don binciken wasu sababbin abubuwan da zai kara mun armashi, ya kara tabbatar mun da ingancin wannan aikin da zanyi mai mahimmanci. Waɗannan hanyoyi sune nake bi don shirya ko kuma tsara ayyukan da zanyi masu muhimmanci.

Wannan tambaya in na fahimce ta, ƙila ana nufin wane irin jaka nake da ita. Wato ni namiji ne, bana riƙe jaka irin ta mata amma sai dai ina da jaka da nake amfani da ita a duk lokacin da nake so na yi tafiya. Ina da irin jakunkuna ta matafiya amma akwai wata jakata da na fi so in yi tafiya da ita musamman idan zan iba kaya da yawa a ciki. Wato jaka ce irin ta matafiya, irin wace ake sai da ita a kasuwa. Ita wannan jaka baƙa ce sannan kuma tana da ƙarfi. Idan na zuba kaya nakan ɗauke ta ne a baya sannan kuma wannan jaka tawa tana iban kaya da yawa sosai. Dukkanin guzurina da nake bukata a in yi amfani da shi a inda zan je a wannan tafiyar tawa, nakan zuba komai da komai. Kayayyakin sawa na, takalma na, wasu takadduna masu mahimmanci musamman idan tafiya ce wacce ta shafi wurin aikina ko zan je wani workshop ko zan je seminar, nakan iba-- nakan tafi da wannan jaka musamman nakan iba kaya, iyaka, gwargwadon kwanakin da na san zan yi. Wannan jakatawa babbar jaka ce kuma tana da ƙarfi kuma tana da daɗin ɗauka. Gaskiya ina matuƙar son wannan jaka sannan kuma tana da wurin kullewa inda za ka iya sa kwaɗo ka kulle saboda su irin wayannan jaka da suke da kwaɗ-- da kwaɗo wato suke da wurin kullewa, yana ba da ma wannan jaka tsaro saboda wasu in ka ajiye kayanka za su su su su buɗe maka jaka su ɗaukan maka kaya. To wannan jaka da nake da ita ina son ta saboda yana da makullen da nake kulle wannan jaka tawa a ko da yaushe saboda gudun tsaro ko kuma saboda gudun wayanda basa jin tsoron Allah musamman in wurin da zan je wato za a haɗa mu da mutane ne sannan kuma in kuma wurin da ni kaɗai ne nake kwana bana damuwar ma in kulle ta saboda na san ni kaɗai ne bani da wani shamaki ko wani tsoro. To wannan jaka ina jin daɗinta sannan kuma ina da jaka ta hannu wata er ƙarama wacce wannan jaka nakan ɗan sa waya ta sannan da buroshi na makilin. Nakan yi amfani da su sosai wato babbar jakan da ƙaramin jakan.

Wannan kalma ban gane abinda ake nufi ba sosai amma inna fahimta ƙila ana nufin wato ina nake son yin hutu. Ni idan kalmar haka take nufi wato ina son hutu, a duk lokacin da na samu hutu inason naje wato gidanmu wato asalin family house ɗinmu, gidan da aka haife ni, inda mama na da baba na suke, sannan ƴan uwana duk suna wurin. Sannan nakan so inje wasu garuruwa domin ziyaran ƴan uwa kaman irin Kano ko kuma inda wasu ƴan uwana sukaje. Suma saina harkokinsu kaman gari irin na Jos da Minna wato garin Naija kenan. Ina son ziyarce ziyarce a lokacin da nake yin hutu. Sannan in dawo inzo in zauna da iyalina suji daɗi nima inji daɗi. Wato ya kasance kuma har in in ina da kuɗi sosai inada wadata, nakanso in fita kamar ƙasashen waje inda shima zanje in huta a lokacin dana ɗauka hutu. Inason fita ƙasar waje naje nayi hutu.

Ban fahimci ɗaya daga cikin kalmar da aka gina wannan jimla da ita ba. Kana fikicin tufafi? Wato wannan jimla ce wadda a hausance musamman Hausa irin tamu ta Kano ba ta ba da ma'ana ba. Fikici ba Hausa ba ne amma idan ana nufi ne magana akan tufafi, wato shi tufafi wani abu ne wanda ake yin shi ko kuma ake samo shi daga kamfanunuwan da suke haɗa kayan sawa wato tufafi kenan. Shi dai tufafi ana fara samfara shi ne wato ana fara yin shi daga kamfanoni masu haɗa yadika da atampofi da dukkan wani nau'i abun da ake yin shi da musamman da auduga. Tufafi ana yin shi ne da auduga wato amma yakan fara ne. Akan fara ce mai ne yadi ko atampa ko kuma, eh, bargo. Wato shi tufafi idan, idan aka yi shi 'yan kasuwa sukan je wannan kamfanin da aka yi shi su je su siya don su kawo shi kasuwa. In suka kawo shi kasuwa su mutane kuma za su je su siya irin wanda suke so. Wato shadda da yadika. Wa'innan abubu-- wa'innan tufafi ne wanda maza suka fi amfani da shi. Amma atamfa mu a al'adarmu ta nan Hausa akan mata ne suke yin amfani da atamfofi da lesuka. Shi duk wanda ya je ya siya tsakanin wa'innan abubuwan da na ambato yakan je ya ba mu tela saboda a ɗinka mai. Shi kuma tela zai auna iyaka daidai gwargwadon siffar mutum saboda ya ɗinka mai wannan tufafi. Iyaka tsawon shi ko iyaka ƙiban mutum. Idan teloli suka ɗinka, shi ne a lokacin yake zama tufafi. Wato shi tufafi yana wani abu ne wanda ake amfani da shi ana rufe tsaraicin jiki. Sannan tufafi ne wanda in aka sa shi yakan kare mutum daga wato iska musamman mai sanyi. Sannan shi tufafi kala kala ne. Akwai tufafi wanda ake sawa kawai don rufe tsaraici. Sannan akwai tufafi kuma na alfarma wanda mafi aksari sarakuna ne da masu mulki suke amfani da shi. Akan ɗinka tufafi wato a matsayin babbar riga da, da hula amma wa'innan irin tufafi wato da kuma alkebba. Irin wa'innan tufafi manyan mutane ne suke sawa kamar manya manyan malamai da masu kuɗi da masu mulki sannan da sarakuna. Sannan akwai tufafi irin wanda mutum zai iya sawa ya je wasu sha'anannuka daban daban. Sannan akwai tufafi da ake ɗinkawa wanda ake zuwa da su wasu garuruwan da su basa sa irin namu na al'ada kamar kot. Wato kot wani irin kaya ne wanda turawa suke sawa. Dukkannin wa'innan nau'uka ne na tufafi da ake amfani da shi wato ɗan adam yake amfani da su.

Wannan jimla an gina ta da wata kalma da ta rikita jimlar, sai dai ba ta ba da ma'ana ba. Saboda jimlar da na karanta ta a Hausance, wannan jimlar ba ta ba da ma'ana ba. Saboda wannan kalmar da take ciki ta cinyawa, wato cinyawa kalma ce wacce ba ta da ma'ana a irin Hausar mu, irin ta Kano, Jigawa da dukkan ma wasu Hausa da na sani musamman a arewaci, wato a yamma maso arewacin Najeriya. Sai dai in na fahimta saboda a wannan kalma da ta rikitar da wannan jimla cinyawa, idan aka cire harafin "n" ɗin nan zai iya zama ciyawa ke nan. Kuma idan hakan ne, in na fahimta, wato ina fatan samun ciyawa idan ma haka ne nufin. Kuma ita kanta a haka ma jimlar ba ta ba da wata ma'ana ba. Saboda jimlar an gina ta da wannan kalmata cinyawa. Kana fatan samun cinyawa? Gaskiya wannan jimla ma ba ta da ma'ana, kuma ban san ma'anarta ba. Amma fata da samu da wato lamirin da aka danganta ni, wannan kalmomi ne waɗanda aka gina su, kuma suna da ma'ana. Fata, wato in ana maganar fata, wato ana, wato kamar ana danganta shi ne da buri. Wato in aka ce fata, addu'a ne kake ma kanka na wani burin abin da kake so ka samu a rayuwa. Shi kuma kalmar samu, wato samu wani abu ne wanda abin da kake neme shi ko kuma abin da kake neman shi ka same shi. To, akan danganta shi da ka samu. Yauwa, sannan kalmar farko ta kana. Wannan lamiri ce wacce ake danganta wanda ake magana da shi. Wato a wannan tambaya tana danganta ni ne, wato ni ake tambaya. Wato ni kankinkai na ke nan, kana wato ni ke nan. Wannan shi ne iyaka, bayanin da zan iya yi a taƙaice ko kuma bayanin da zan iya fahimta ke nan akan wannan jimla.